Eh gaskiya kamar yadda kuka yi a abun nan, na fi son rayuwa a birni fiye da ƙauye. Saboda a birni za ka samu cigaba, bangaren ilimi, kiwon lafiya da kuma wayewa na zamani ba kamar rayuwa a karkara ba ko ƙauye. So saboda haka gaskiya na fi son.

Eh tabbas, lokaci lokaci haka ɗalin kwamfiyut idan na'urarta ɗan ɗauki lokaci nakan sabunta shirye-shiryen da suke cikinta domin in samu sauri da kuma sauƙi wurin gunana da ayyuka da ita wannan na'ura. In ba haka ba sai ka ga ana aiki abu yana tsatsaya wa wannan shi.

Tabbas, aaaa musamman lokacin zafi na kan so na buɗe taga saboda zafi yana dawon aaaa muna a yankin, yankin da muke idan ba ka buɗe taga ba, zafin zai maka yawa amma in ka buɗe tagan za ka sami iska daga waje yana shigowa wanda kuma za ka sami daɗin bacci da sauran gudanarwa al'amura a cikin wannan musamman.

Gaskiya babban burina a, a aiki shine in samu cigaba, cigaban da zai sa hal al'ummar da nake ciki su ma in taimaka musu wurin janyo wasu a cikin abubuwan da na samu na cigaba yayin da nake gudanar da aiki. Babban burina ke nan a rayuwa yanzu.

A'a iko ka, na ji zalun wannan tambayar gaskiya. Lokuta da dama idan na ci abinci ya rage, so ina fita wajen kin samu mabukaci wanda ke buƙatar wannan abinci, ko almajiri ko yaro na kira shi na ba shi domin kada kada ka zo ka bar abinci har ya lalace ka yi almubazzaranci musamman ka yi ɓarna ke nan.

A na'am, wannan tambayar naji daɗinta. Lallai, bin ka'idojin aiki abu ne wanda ya kamata a ce duk ɗan adam yana tafiya da shi a yayin da yake gudanar da alamura saboda ya kasance kanabun dokoki.

Mafi karanci a rana, nakan share gida in tsaftace shi daga duk wani nau'i na datti, sau uku da safe zan share shi in na tashi.

To nakan samu makwabta wanda muke tare da su, ah tabbatar su maɗin sun abin nan.